A wuraren aiki, mukan magance matsaloli ne ta hanyar tuntuba da kuma shawarwari. Mukan tuntuba, mukan yi tuntuba da kuma shawari kan abin da ba mu gane ba. Nan gani mun ba shi kulawa na musamman, da kuma mun magance koƙarin gani mun magance shi a hanyar da ya dace.